Ina son kallon fim irin na Amurka wato wanda ake wasa ƙwaƙwalwa sosai. Kaga in na kalla wancan movie ɗin yana ƙara mun ilimi.

Nakan kawo gidan mu ta hanya ne. In na gama aiki, sai in tare achaɓa, sai in mishi ƙwatancen gida.

Haba malam ya zan iya riƙe riga a aljihu na? Riga fa ka ce fa, ai riga sata ake yi ai ba a aljihu ba, amma a jiki ne dan a rufe tsiraici.

Ai duk aikin da aka bani, ina sa hankali a kanta. Ina bi dalla dalla bisa ga yanda aka tsara ta don in san na bada inganci ashe aikin.

A sati wato nakan yanka farce duk lokacin da naga ya fara tsira. Don kaga bai kamata in na yawo da farce na dogaye ba shiyasa nake yankawa kowane sati.

Lallai abinda nakeci a wurin aiki ya dangana. Wani sa'i nakanje nida ɗumamene kawai. In lokacin da ake bamu muje muɗan huta wato break, sai inci ɗumame na.

Ai wato shi babban nasaran da muka samu a wurin aiki shine wato an samu an ƙara mana matsayi. Ai wannan ba ƙaramin nasara muka samu ba.

E to, a can da zamanin da kan na kan sanya tabarau, tabarau amma yanzu kan ƙasan yanayin duniya ba na yi yanzu kan.

Ai kayan ciki ciki da na i so shine wannan hanta. Kaga hanta an ce yana ƙara jinin in mutum ya ci sa, shi yasa in aka yanka ba na wasa da shi.

Wato nakan rubuta rahoto duk lokacin da na gan akwai amfanin ta. Ka san shi tarihi, yana taimakawa shiyasa nakan rubuta rahoto don tarihin nan gaba.

A-a-a-a ace a zamanin nan ba wanda baya amfani da kwamfuta kuwa? Lallaima malan. Ina yin amfani da kwamfuta sosai sosai. Ina yin amfani dashi, ina adana abu, ina yin sada zumunci da mutane, ina kallon su bidiyo da kwamfuta kuwa.

A'a, a'a, a'a, ai kuɗin wutan lantarki a anguwan mu yana da tsada, wato har dubu talatin pa muke biya fa sa wata. Amma wanda yake da mita kan bisa ga yanayin amfaninsa ne.

A, rediyo abun sauraro ne malam. Wato akwai wata tashar da ake yi wai ana ce abokin hira. Cab! Ai shi yasa nima nafi son sauraron rediyo.

Yi ƙwarai kuwa ina fiki cin tufafi sosai. Kasan tufafi shine ai abun da muke amfani da shi muna rufe tsiracin mu shi yasa nake yi.

Ai WiFi muna dashi amma daga waya ne. Ka ga muka kunna WiFi na cikin waya duk wanda suke gida sai su ma su kama.

Wanka kan na kan yi ta muddin ina tashi daga bacci. Na goge hakori, sai in je in yi wanka. Haka duk sa'in da na yi wanka da sassafe, sai na ji jikina daɗi ke nan.

Nakan tofa miyau akan kasa ne. Don ka ga in na tofa shi akan kasa sai in rufe shi da kasa don ba na son a ce zai cutar da wasu.

A, ni kam nafi son ta can ƙarshen shekara, wato watan sha biyu domin bukukuwan da ake yi musamman ma bikin nan na Kirsimeti.

Lallai yanda nake daidaita aiki da rayuwa shine a lokacin da naje wurin aiki, sai in bama hankali aiki. In na dawo gida kuma bana dawowa da aiki gida.

A'a, ai kallon wata da dare yana da muhimmancin sha'awa kuwa. Kaga in ka je mutum yana kallonta za ka ga wata kalan, ka ga sifan keran da Ubangiji ya mata. Ina kallon wata sosai da dare.

A lokacin da ruwa yake zuwa, na kan nemo bokiti ne in zo in jera su a wurin in dororo, zan tara in shigar da shi gida.

Ah, bangogin da suke gidan mu suna da launi na, na shiruan ƙasa ne, shi yasa muna son, wasu suna son ɗaukan hoto a ciki sosai.

A, bisa ga likitocin hakori suka ce ya kamata ana yi sau biyu amma ni kan de sau ɗaya nake goga haƙora na in na tashi daga bacci.

Eh, na kan ƙare wayana daga ƙwayar cuta. Kaga akwai wanda ya ce mun wai ai wayan mu ma yafi, shi banɗaki datti da ƙwayoyin cuta, shi yasa na kan goge kan sikirin nata dan in ƙare kaina daga ƙwayar cuta.

Ina cire takalma sosai a gida. A in mutum yazo gida kan kaga duk kuranda ya ɗauko dasu datti da suke ƙasan takalma ai dole a cire. Zan cire in ajeta a zaure kafin shiga ɗaki.

Ni na fi son kallon wasan kwaikwayo, kaga daga nan ina ɗaukan darasi daga cikinta. Amma duk wani abu da mutum zai je ba darasi, ni bana kallo.

A wurin aiki ni nakan kai abinci na ne wurin aiki. Ba na zuwa shago ko gun wani in sayi abinci in ci. Abincin da na je daga gida shine nake da buya sai in ci.

Kwai kan ai yadda ake dafashi shine yadda nakeso. Kagan aka wanke tukunna, sai a sashi a ruwa, sai a kunna risho sai ya tafasa. Inya tafasa ya dahu sosai sannan sai incire inci.

A indai ina da kuɗi, a banki na. A'aka san ba a ajiye kuɗi a gida. Hatsari ne in an ajiye kuɗi a gida. Shi ya sa na kan kai ta banki in ajiye.

Yau din nan ma kaman kana kallo na sanda na share gida. Ka ganshi gidan in aka share yana da muhimmanci da yana ƙara tsaftan mu allin mu.

Kaga akwai kafofin watsa labarai da yawa amma dai waɗanda nake amfani da su nakan same su daga ta gidan rediyo ne da sauransu.

Wato malam, akwai fure iri-iri. Ni dai wanda yafi mun kyau shine wanda yana nan ana kaɗinsa ana kiransa rose flower. Wato furensa yafi mun kyau.

A, a lokacin da nake ji da kuzari na, ai matakala nake hawa. Amma duk lokacin da mutum yake so ya ɗan ji, ya ɗan huta hakan nan, sai in bi lift ayi koya ma dai.

A'a malam, ai duk wanda baya kasuwanci ai abun baiyiba. Nima nakanyi tafiya sosai, na kanje kasuwanci. Kaga ta canne mutum yake samun ɗan abinci da kuɗi dazai lura da iyali.

Eh nakan kunna tsaron bature. Kagan da sauro da sauran kuma abubuwan shiyasa nakan kunna shi tsaron bature.

Da yamma kafin kwana, akanyi addu'a ne mu gode ma Ubangiji da yanda ya kula dani ya kare ni kuma daga safiyar har shi yamma.

A duk lokacin da ake zafi, yanda nake jurewa masa shine nakan tuɓe riga, sai na bar singileti. Ka ga, bisa ga haka, abin yana zuwa min da sauƙi.